Kana kunna kyandir a gida, kana kunna kyandir a gidan matan aure, gida da haske, ba haske, kana kunna kyandir, to ka daina kunna kyandir. Shi kunna kyandir abu ne mai kyau a gida. Gida yana da haske in an kunna kyandir. Shi kyandir abu ne mai.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryata tana da ƙarfi a lokacin da na samu kuɗi. Muryata tanada hankali a lokacinda banida kuɗi. Muryata tana tashi, muryata tana sauka. Muryata tana zuwa, muryata tana dawowa. Muryata a gida, muryata a waje.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Mafi muhimmanci a kasuwanci shine mutum ya natsu a kasuwa, ya mai da hankali yayi kasuwa mai kyau kuma kasuwar sa ta zama mai albarka. Kasuwa mai albarka, hanya ita ta samun kuɗi. Kasuwa a gida, kasuwa a daji, kasuwa a gari, kasuwa a waje. Kasuwan gidanmu, kasuwan gidansu.

Me kake yi da farko lokacin da ka sha ka isa ofis? Abin da nake yi da farko lokacin da na isa ofis, ina zama a kujera, ina duba mutane, ina duba takardu, ina, ina duba abubuwan da suka kamata in duba, ina ɗauko abubuwan da ya kamata su ɗauka. Ina aiki daga safe zuwa dare a ofis. Ina rufe ofis ƙarfe takwas na safe. Ina dawowa daga ofis ƙarfe takwas na dare.

Kuna yin wuta da itace? Kuna yin wuta da itace? Eh muna yin wuta da itace. In mun je daji sai mu sari ɗanyen itace mu sa shi a cikin hayaƙi mu sa mai wuta mu rufe hayaƙi ya fita sai ya bushe ya zama gawayi.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, ba na son wurare masu hayaniya. Wurare masu hayaniya ba su da daɗin zama. Wurare masu hayaniya wurare ne da gatu kwata zama a wurin sai a hankali. Wurare masu hayaniya mutane ba su zuwa sosai.

Wane launi ne idanunka suke? Launin da idanuna suke shine, fari-fari, jaja-jaja. Launin idanuna, launi ne mai kyau. Launi idanuna launi ne, da ake bukata. Launi, idanuna launi ne da kowa yake so, kuma ake alfahari da irin wannan launin a duniya.

Yaya dangantakarku da abokan aikin aiki? Dangantakarmu da abokan aikinmu tana da kyau. Dangantaka ce mai kyau. Abokan aikinmu muna da dangantaka mai kyau a tsakaninmu da su. Danga-- abokan aikin mu mutanen kirki ne masu dangantaka mai kyau a wurin aiki. Shi aiki tare da su muna jin daɗi sosai.